Babban nasara da na samu a wurin aiki shine na yi aikina, na yi aikina, aahm, na yi aikina da kyau aka zo a ka ba ni promotion a wajen aiki. Mutane wayansu su basu, wasu basa san ma'anar promotion ba. Ni a wajena ina ganin promotion kaman babba abu saboda idan an baka promotion an ƙara ma girma kenan a wajen aiki, abin zai za, abin zai sa a ƙara ma albashi, a kara oga za kai ma zaka zama oga da kanka a wajen aiki. Akwai mutanen da zasu zo suna, su zo sun zama suna ƙarƙashin ka. A abin da na samu da na yi a wajen aiki wanda shi ne mun babba, shi ne zan ce promotion ɗina gaskiya da na samu a wurin aiki gaskiya shine babba a wajena saboda na ji daɗin promotion dinnan da aka bani. Kuwa ina amfani da promotion dinnan da kyau sosai. Allah ya san wancan haka yake, haka nake so.

To, gaskiya zan ce ni ina kwantawa a gado, saboda bana son kwantawa a ƙasa. Amma idan ka kwanta a ƙasa, zaka ga idan ka tashi da safe jikinka duk zai dinga ma ciwo kamar an dake ka da daddare. Amma idan ka kwanta a gado, zaka ji jikinka ya yi laushi, zaka ga jikinka idan ka tashi da safe zaka ga jikinka kamar kamar sabo ne. Yana da muhimmanci mu dinga kwanta a gado saboda ni a gado nake, ni a gado nake barci. Kuma ya kamata mutane ma su dinga kwanta, su dinga barci a gado. Kuma gado su kaɗan kaɗan ne ya kamata su dinga barci saboda yana da muhimmanci. Ina gani idan mutum yana yawan kwantawa a ƙasa zai sa jikinsa ya dinga mai ciwo. Kuma idan jikinka yana ma ciwo ba zai yi maka kyau a wajen aiki ba. Shi ya sa na ce gaskiya a gado yafi. Kuma ni a gado nake kwantawa, bana son kwantawa a ƙasa.

To, akwai biki da yawa da muke yi a ƙasar garin mu kamar yanzu an fara azumi nan da wata ɗaya za a yi sallah. Amma idan a tambaye wane biki nake so gaskiya zan ce na fi son Kirsimeti saboda a bikin inda ni nake yi kenan akwai bikin sallah, akwai bikin Kirsimeti, akwai bikin sabuwar shekara. Duk wancan muna yi amma gaskiya zan ce bikin, bikin Kirsimeti ya fi kyau saboda a bikin Kirsimeti za ka ga mutanen, za ka ga mutane da yawa sun zo suna jin daɗi. Hakama bikin, eh, bikin sallah ma yake. Za ka ga mutane da yawa sun zo suna jin daɗi. Kowa yana jin daɗi wai yau sallah ko kuma yau Kirsimeti kuma za ka ga abokanan ka ko kuma ɗan'uwanka da su yi tafiya dogu, da dogu za ka ga su sun zo, sun zo suna taya ka jin daɗi ko kuma suna taya ka yin mari'na.

Gaskiya Tony, zan ce ba na iya busa tasi saboda ban san yadda ake yin shi ba kuma ina so in koya ɓawon da zai koya mun. Amma na san duk wata rana zan koya yadda ake yin shi kuma nima zan yi na.

To, idan zan faɗa ma wani kalman sirri, abubuwan da nake yi shine zan tashi na ɗaya, tabbata aya maganan na sirri ne, zan je ingan mai a wani wajen da babu mutane.

Toh gaskiya zan ce unguwar mu ba wajen, ba waje mai kudi bane. Zaka ga unguwar mu yana da kyau zama kuma akwai mutane kuma. Don ka zauna a wajen unguwar mu gaskiya zan ce zaka ji daɗi saboda waje ne mai kyau wanda muke son kowa a wajen mu.

Eh to wani lokaci ina jin daɗi ina rera waƙa lokacin da nake wanka. Wani lokaci kuma bana son rera waƙa idan ina wanka. Idan ka gani ina rera waƙa lokacin da nake wanka to abu mai kyau ya faru da ni kuma ina jin daɗi a lokacin.

Eh, to gaskiya zan ce wani lokaci ina sabanta wa, wani lokaci kuma ba na sabanta ba kan mafita. Abin da ya sa na ce wani lokaci na sabanta ba sai na da lokacin shi ba. Idan ina da lokacin shi gaskiya zan sabanta. Amma idan ban da lokacin shi ba na sabanta wa.

Zan ce a kullum ina amfani da hannun dama na saboda da shi na iya yin abubuwa, ga mutane sai su ce suna amfani da hannu da hagunsu. Amma gaskiya zan ce ni da hannun dama na nake amfani da shi kuma da shine na iya.

To zan ce ina zuwa kasuwa ran Monday, ran Wednesday da ran Friday. Abinda ya sa nake zuwa kasuwa kasuwa ina yawan siyayyar kaya, kayayyaki da yawa a kasuwa kuma bai kamata ni in zuwa sau daya ba. Ina zuwa kusan sau huɗu ko kuma sau biyar a rana ko kuma zan ce a sati.

A'a ni irin mutum nai da na girma na daina, na daina sanya agogo a hannu saboda ba na son agogo a hannuna. Amma da ina sanya agogo a hannu, da idan ba agogo, idan ba agogo a hannuna gaskiya ba na jin daɗi. Kamar yanzu gaskiya zan ce ba na sanya to ba na sanya agogo a hannu kenan.

Yaushe haka to idan zan magance musulya wajen aiki, zan zauna tukuna ji menine ya sa faɗan. Wani na ji abin da yasa suke faɗa, sassan yadda zan magance matsalarsu kuma haka yana yawan yi.

To gaskiya zance yanda nake karɓan baƙo, idan inada baƙo abubuwanda nake yi shine yanda kowane mutum zaiyi na farko kafin baƙona ya shigo gida, zanje in nema abinci, in dafa saboda in ji suma su ji daɗin zuwa.

Gaskiya zan ce ina yin kiran bidiyo amma idan kiran bidiyo dukkanin da nake yi bana yin shi da abokin aikina sai dai da abokina da na yi girma da shi. Da shi kaɗai na san nake yin kiran bidiyo amma da sauran mutane gaskiya zan ce bana yin kiran bidiyo.

A'a, a gidanmu gaskiya zan ce ban da Wi-Fi, saboda gidanmu Wi-Fi na da tsada idan, idan za a sa. Amma a wajen da nake aiki muna da Wi-Fi kuma ina yawan amfani da shi. Amma sai dai idan ban da data. Idan ina da data na bana amfani da Wi-Fi.

Eh, to gaskiya ina zuwa aiki a lokaci daidai saboda yana da muhimmanci mu dinga zuwa aiki a lokaci daidai. Wani lokaci ma sai ka ga, sai ka ga eh, na zo aiki da wuri kafin ma lokaci ya yi.

Gaskiya zan ce ina share gidanmu sau uku ko kuma sau huɗu a sati. Abin da yasa nake share gidanmu sau uku ko kuma sau huɗu a sati saboda yana sa gidanmu yayi kyau kuma kai da ci da wuri.

Ina zuwa gidan fim? Amma zancr gaskiya a'a, ni ba na zuwa gidan fim kuma ba na son zuwa kallon fim a gidan fim. Dan an kawo wani sabon fim kuma siya zai gwada maye yi amfani da waya na yin kalla. Ba na son kallon zuwa gidan fim saboda akwai mutane da yawa bana son ganin ajen su.

Gaskiya zan ce ba na riƙe riga a aju na so ba daban. Sam ma ya sa zan ɗauka kaya kawai ya sa aju na ba. Aju na ba aju bane, riga bai shiga ciki ba shi ya sa ba na sa riga ciki.

Inda nake bayar da ra'ayi a aiki, abun ne wanda kowa yake yi. Duk na zan fara idan na tashi zan gaishe mutane. Bayan da na gaishe mutane sai in fara faɗa abin da ya kawo ni ko kuma abin da nake so in faɗa a wajen aiki. Haka yana sa mutane su ga girma na kuma su sone.

Gaskiya, za a tambaye ni, zan ce gaskiya. Ina son shi a gida. Ban san mai ya sa nake son shi a gida ba, amma gaskiya abin yana da kyau. Mu dinga yin shi, mu dinga yin shi a gida. Wani lokaci sai ka gani zan fita in je wani waje mai shiru sai in yi, amma na fi son shi a gida.

Eh ina shan ruwa mai sanyi amma ba sosai ba. Idan ka ga ni na sha ruwa mai sanyi zan ce ina sha a lokacin zufa ne saboda a lokacin sanyi idan ka sha ruwa mai sanyi mura zai kama ka. Ya fi gwandama ka dinga sha a lokacin zufa haka zai taimakama a jikinka sosai.

Idan zan taimaka ma mutane tukunna kafin in ce zan taimaka ma, zan tabbata na san abin da kake buƙata. To idan ban san abin da kake buƙata ba, ba zan iya taimaka ma ba. Amma idan na san abin da kake buƙata, zan iya taimaka ma kuma.

Eh zan ce gaskiya, ina iya jefa dutse a nesa. Ina yawan jefa dutse ma idan ina tafiya zuwa aiki daga ƙafa ko kuma ina zuwa gida da ƙafa. Ban sa ina son yi wasa da dutse nake amfani sai ɗauka na ɗauka dutse nayi ji kuma zai je da nisa.

Eh ina takele kafin lokacin zama. Saboda abin da yasa nake yin shi, ina ganin shi yana da mahimmancin mu dinga yin shi amma ba kowa suke yi ba. Sai ka ga wani zai ce shi bai zai yi ba kuma da gaske za ka ga ba zai yi ba. Amma ina ganin shi, abun gaskiya yana da mahimmancin mu dinga yin shi kafin lokaci.

Eh, ina iya daffa abinci. A gida maninne ke daffa abinci maka, ina saboda ba wanda zai daffa mun. Ya kamata mutane su rika koyar da ake daffa abinci gaskiya, zan ce yana da muhimmanci mu rika koyar da ake daffa abinci saboda wani lokaci ba wanda zai zo ya daffa ma abinci.

Eh, idan na je kasuwa wani lokaci ina yin ciniki a kasuwa, wani lokaci kuma bana yi. Idan ka gan na yi ciniki a kasuwa to kuɗin da na ɗauka na je kasuwa da shi bai zai isheni ba kuma ban zo da isasshen kuɗi ba. Shini zai yi ciniki saboda zan yi yin sama abin da duka abin da nake so in siya.

Eh, ina amfani da sauran net da yawa saboda a layinmu zan ce akwai sauro da yawa kuma ya kamata mutane suna amfani da sauran net. Zan ce gaskiya ne ina amfani da sauran net saboda haka yana kare ni, yana kare ni da iyayena daga sauro.

Idan ina da hotuna a waya na, wajajen da nake ajiyesu, zan ce gaskiya ina ajiye su a galari dina ko kuma a storage dina da nake biya da intanet. Saboda idan na ajiye shi a wajen, idan ranar da nake nema zai iya samun shi.

Launin da suke, launi muna da launi kaman guda biyar ko kuma guda shida. Kuma ni, zance ina da guda bakwai saboda ni din mutum ne da gaskiya nake son canja launi kusan kullum. Ina canja launi saboda yana yin datti kuma yana samu, eh, ina samu mutane suna zuwa gaisuwa kullum.

Idan zan inganta aiki a wajen aikina gaskiya tunda nine oga zan tabbata mutanen da suke karkashina sun zo aiki da wuri. Tunda nine oga ya kamata ni ma inda ganin nawa ina zuwa da wuri. Ni ma ina son zuwa aiki da wuri saboda mutane su san eh gaskiya ni oga mai kyau ne.

Eh to ina bada shawara a aiki, wani lokaci kuma ba na bada shawara a aiki. Idan ka ga ina bada shawara a aiki an tambaye ni ne. Kuma ya kamata idan ba ka shawara a aiki sai da an tambaye ka. Idan ba a tambaye ni shawara ba a ji a aiki gaskiya ni ba na bada wa saboda.

To zama a gwiwa, zance ni bana zama a gwiwa kuma ba ma taɓa zama a gi-- a ba ma taɓa zauna a gwiwa ba. Gwiwa gaskiya zama a gwiwa abu ne mai kyau amma ni gaskiya zance ban taɓa yin shi ba kuma ban san ko zan taɓa yin shi ba duniyan nan.

Gaskiya a wajen aikin mu bamu da uniform. Haka yasa sai ba ma sa uniform a wurin aiki. Amma wasu sai kaga suna sa uniform a wajen aikinsu. Amma mu aikin mu bamu da uniform kuma ba ma sa. Tunda ba mu da uniform aka ce duk kayan da muke da shi muna gasa muna zuwa aiki da shi.

Eh, ina raba wurin da nake zama. A ma'idan ka ganin, na raba wurin da nake zama da mutum to gaskiya zance mutum ɗum in yana da abu me muhimmanci da yake so yi. In ba haka ba, gaskiya ba zan raba wurin zamana da shi ba saboda ban san daga ina ya zo ba.

Ina duba saƙonnin aiki a wurin aiki. Zan ce ina duba shi kusan kullum a wurin aiki saboda ni ma a wurin da nake aiki an ce in dinga duba saƙonni saboda yana da mahimmanci mu dinga duba saƙonnin mu ko kuma an tura saƙon aiki. Aaa, zan ce to kusan kullum ina duba saƙonni.